Eh ina amfani da shi idan na je ƙauye amma, aman gaskiya yanzu ban cika amfani da shi ba inda nake wa saboda muna da maganin da muke fesa wa in an ba mu da sauro. Amman dai ƙauye in na je ƙauye ina da shi ƙwarai ina amfani da shi.

A'a, ba na shan magani kullum. Ina dai shan magani in ban da lahiya. Amma indai lafiyana lau, ban kan sha magani, ban kan sha magani gaskiya. Amman dai in ban da lafiya, ina shan magani saboda beyiwa mutum lafiyanshi lau yadinga shan magani. Ina tunanin ai bai kama ta ba.

Eh ina sanya agoga a hannuna. Ina sanya wa kusan ma ko da yaushe, ko da yaushe saboda ina ɗiban lokaci, lokacin sallah ko kuma lokacin tashin aiki ko kuma in za in yi meeting zuwa lokaci kaza sai in ɗiba gogo. A koda wani lokaci ina da shi.

Abincin da ya fi sani jin daɗi taliya. Ina son taliya dafa duka gaskiya. Shine abincin da na fi so. Kowa ina son ci shi ƙwarai. Kusan ko da wane lokaci banƙi in ci da safe da rana da maraice wa. Kusan ko da wane lokaci banƙi in ci shi ba.

Lokacin da nike wanke kayayyaki na, bai wuce ranan Asabar da Lahadi ba. Sune ranakun na ban zuwa wurin aiki, to ranakun da nike yin wanki kenan. Kusan ko da wane lokaci ina wanki a wannan rana?

Eh, ina miƙa jiki da safe. Ina miƙawa sosai ma, ban wasa, in na tashi da safe nakan miƙa jikina. Wani lokaci nake, nake miƙe shi da kyau da kyau.

Ina tafiya kasuwanci, ina zuwa garuruwa yin kasuwanci na daban-daban. Ina da kasuwanci da nake yi daban-daban. Ina zuwa garuruwa masu nisa ma da inda nake. Wani lokaci ma sai na hau jirgi sannan in je inda nake kasuwanci. Saboda ban wasa da kasuwancin nan.

Gaskiya nakan ji hayaniya ban, ban da juriya ɗaukan hayaniya. Ban son zama inda ake hayaniya kuma gaskiya saboda nakan ji ba daɗi gaba ɗaya. Daban nakan so in zauna inda bai da hayaniya ko inda babu nasuwa bana so.

Eh ina amfani da shi, ina amfani kusan komai ma nawa ina da inda nake ajiye shi a yanar gizo, ina amfani da shi kuwa sosai ma.

Ina ajiye kuɗi a waya na ne, ina da asusun da nake ajiyan kuɗi a waya. So kusan kowane lokaci nan nake ajewa, ban wasa da shi ko kaɗan. Waya na nake ajiye wa, kusan ko da wane lokaci nan nake aje wa.

Wayan da nake amfani da shi wayan Samsung ne, irin Samsung shine nake amfani da shi. Saboda tana da daɗi ƙwarai, tana da riƙon caji, sannan antenna ta yana da ƙarfi ƙwarai, yana da ƙarfi.

Wanda app da nake amfani da shi don saƙonni bai wuce, Gmail ba da WhatsApp. Su ne wanda na fi amfani da su gaskiya kusan ko da wane lokaci. Su ina amfani da su.

Eh ina hutawa a wurin aiki Asabar da Lahadi. O wurin aiki kuma gaskiya na yi hutawa idan nayi sallah azuhur misalin ƙarfe biyu. To lokacin nikan samu in je in huta.

Abunda yake sani dariya wani lokaci in na tuna, wani abokina yama ma'aikaci rashin kunya, sai ma'aikacin ya mare shi, sai da ya ruga da gudu. Wannan abun duk lokacin da na tuna shi yana sani dariya kwarai kwarai.

A gaskiya na fi son shinkafa, tuwo in ba dole ba, ban cin, ban son tuwo ko kaɗan. In ba dole ba bana son tuwo gaskiya. Na fi son shinkafa ko da yaushe ma in ci shi.

Aaa, jakan da nake kaiwa, ina kai jaka na baƙa ne, baƙa ne wanda nake sa kaya, wanda nake amfani da ita, ko da yaushe.

Eh ina son zama a Mamba kodaya ishe ba gaskiya saboda wurin aikinmu a kodaya ishe muna zaune ne, toh kuma zama wuri guda yana da gajiya ƙwarai.

Eh ina kara kaina daga sauro, nakan sa shelto maganin sauro da rassahe in zan yi ta aiki. To ko da zan dawo aiki lokacin maganin ya yi.

Eh, marya na yana da ƙarfi. Murya na na da ƙarfi. Ban murya ciki ciki gaskiya, murya na ko da yaushe da ƙarfi yake hitowa.

Akwarai ina cimma muna tallace-tallace. Kusan ko da wani lokaci ina wannan. Ina ƙoƙari bakin inga aiki ya cigaba.

A mafi mahimmanci a kasuwanci shine ka faranta ma kwastomomin ka rai, ka, ka, ka biya musu abin da du suke so. Shine ka riƙe gaskiya kuma shine mafi mahimmanci.

Eh ina kwana kusan ƙarhe tara da rabi zuwa ƙarhe goma a koda wani rana lokacin da nike bacci kenan daga ƙarhe tara da rabi yayin shikenan.

Eh, ina ajiye takardun aikina, ina ajiye shi ta waya, gaskiya ta waya ne ina ajiye shi. Ban wasa da takardun aikina ko kaɗan ban wasa da su.

Eh, ina gina dangantaka wurin kasuwanci ta hanyar, eh, mu'amala da mutane yanda ya kamata da girmama su.

Eh ina bada shawara a wurin aiki duk lokacin da wani abu yat taso wanda ya kamata in bada shawara. Ina bakin ƙoƙari na in bada shawaran da zai sa kamfani ya ci gaba.

A mafi mahimmancin abokantaka shine, eh riƙe gaskiya da kuma tsaya ma juna da daɗi ba daɗi duka yana ɗa kyaue ka tsaya ma kowa.

Ah ina zuwa wurare da wuri, in aka ce in zo wuri ƙarfe tara nakan zo tun ƙarhe bakwai saboda ban, ban son ɓata lokaci ko kaɗan.

Eh, na fi son abin sha, shayi. Shayi gaskiya nafi so saboda eh ina jin daɗi.

Eh gaskiya ina fata ina rokon Allah ya kai wannan lokacin. Ina fata sosai ma, sosai sosai.

Eh wasan da na fi so gaskiya, na fi son wasan bal, ƙwallo. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Shi ne wasan da na fi so kuma shi ni ke yi.

A na fi son zama, na fi son zama a a kujera gaskiya. Na fi son zama kujera, in na zauna saman tabarma jikina ciwo yake yi.

A ina zuwa kasuwa da yamma lokacin da na fi zuwa kasuwa ke nan saboda ka fi sayan kaya da sauƙin kuɗi.

Ina rera waƙa lokacin wanka, ƙwarai ma ina rerawa. Amman ba koda yaushe ba, in dai ina ni ƙaɗai hakan ga ina rera wa.

A'a ina ajiye hotunan wayana ah, ah, ah, Google Photo nike ajiye wa. Saboda ko da wayan ya ɓace, ko kuma bayin da za a yi wa hotunan su ɓace dashi.

Na fi son zama gaskiya, ban cika son tsayuwa ba ko kaɗan. In ba dole ba ban son tsayuwa, duk abun da ke da alaƙa da tsayuwa bana so ko kaɗan.